Yauwa dangantakar mu da maƙwotana, zaman lafiya. Eh muna zaune lafiya da maƙwotana. Kowa ya fita daga gidan shi ina kwana lafiya ni da maƙwocina. In wuziri ya samu a tsakanin mu ko suna ko aure, maƙwabcina zai taimaka min, ni ma zan taimaka mar. In wani ba da lafiya a cikin mu, zai zo zan je in gaida maƙwabcina, maƙwabcina ma zai gaida ni. Eh, in yaran mu suna wasa a waje ko za su je makaranta. In yaro tsaaya yana wa abin da ba yada kyau, maƙwabcina zai hana shi, ni ma zan hana na maƙwabcina ya yi.

Eh, shagon da na fi zuwa shine shagon da nake zuwa in sayi kaya in je in yi aiki. Eh, kalan aikin da nake yi. Zan zo in sayi kayayyaki na aiki in je in yi wa masu gidana ayyukan da suke so. Eh, shine shagon da na fi zuwa na ɓangaren sana'ata.

Eh, yanzu nake shaƙatawa tare da gida. Zanyi wanka in kwanta in huta in dinga kallon wayoyi. Eh in kalli wayana, na dudduba abubuwan rayuwa a cikin waya. Kawai shine shaƙatawa na yayi.

A apps da na cika nake amfani da su sau dayawa sune kamar akwai Facebook, akwai Twitter da, da LinkedIn da kuma, da kuma TikTok. Sune apps da na cika amfani da su. Wata rana kuma WhatsApp dina zan shiga ina dudduba, ina dudduba sakonnin da aka.

A wajen aikin kafinta muna amfani da kayan aiki kamar, eh, hamma da, da katako, da ƙusa, da aluminium zinc. A, a wajen aikin gini kuma muna amfani da block, da siminti, da yashi, da ruwa da, da kuma, ah, da, da kuma katako, da renji wanda ake gwada, ah, ta yin block in kuwa yayi dai-dai ko bai dai-dai ba. Na'urar kamar roller yana, da igiya da, da square angle, triangle za a yi amfani da shi. Ah, a shagon mu na kwamfuta kuma muna amfani da na'urar kwamfuta. Muna amfani da, da keyboard, muna amfani da printing machine, abun cire takardu. Muna amfani da, ah, muna amfani da yau da paper da kuma ink, da, da kuma keyboard na kwamfuta.

So ina share ɗakina a, a wuni kaman so sau biyu. Share shi da safe da kuma da yamma zan share shi kafin na kwanta a ciki. So a sati kuma zan share shi kaman so, so goma sha biyu. So kowani rana, so goma sha huɗu zan share shi a sati. Kowani rana zan share so biyu biyu.

Eh sosai ma kuwa ina motsa jiki. Wani lokaci zan fita in yi wasan ƙwallon ƙafa. A unguwa akwai filin, filin wasan ƙwallo a cikin unguwa wafda da yamma ake fitowa bayan kar, bayan la'asar da kuma wani lokaci da sassafe ake fitowa a dain motsa jiki a yi wasan ƙwallon ƙafa. So wani sa'in kuma in har dai ban samu lokacin fitowa ba so ina yawan, eh, eh ina takawa in yi tafiya kaman na kilometer ɗaya sai na je na dawo. Shima motsa jikin da nake yi wani lokaci kuma in yi press up ɗakina.

Gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa da, da kuma wasan lido. Wanda ake lido, indo ke nan. Su ne kaɗai wasan da na fi so.

Sosai ma kuwa, da dare, da yamma na, na, an duhu ya yi, tauraro ya cika a, a sararin samaniya. Na dawo gida in kwanta a tsakiyar gida, in kwanta a ringi, ina kwanta a ringinai cikin iyalina muna hira so ina ganin taurari so abun yana ban sha'awa. Ina kallon taurari a, a sararin samaniya yana ban sha'awa.

A kayan ɗaki da na fi so shine kamar, ah, na fi son dressing mirror. So madubin da zan, zan na kallon kaina a ciki inna yi dressing. Sai kuma ina, ina son gado da katifa kato, katifa mai kyau, mai laushi. Da kuma ina son talabijin da kafetin ɗaki da wallpaper wanda za a sa jikin katanga mai filawa filawa da kujeru wanda za, wanda za, za, zan zo zama a kai, mm, ina gaji kafin in kwanta bacci.

Gaskiya ba na son hawan matakala ko lifta. Saboda gaskiya ni, ni inda nake yawanci ba wani gida mai matakala ko lifta kuma hawan matakala ko lifta ɗin yana gajiyar da mutum da kuma kana can hawa ɗin wani lokaci yana ban tsoro. Kaza ka hau sama ka hau racen sama kana kallon kasa abun zai bada tsoro, zai baka tsoro. Kama in mutum ya fado daga saman nan zai iya jinciwo sosai. So shi ne na fi so ba matakala, ba na hawan matakala ko lifta. Na fi son zama a wuri haka ba matakala da lifta.

A to idanuna baƙaƙe ne da fari?

Eh gaskiya murya na tana nan a hankali a kasa kasa take, saboda mutane sau da yawa suna, suna, suna maganance wayan na, na cika magana a hankali a kasa kasa. So ba ni da wani murya mai ƙarfi sosai gaskiya, gaskiyar lamari. Don wani sa'in in nayi magana matse na ƙara maimaita wa wasu basa jin maganan saboda bana ɗaga murya sosai.

Ina zuwa kasuwa duk lokacin da bukata ta taso. So kamar nan a inda nake, so duk lokacin da bukata ta taso in har ina son siyo wani abu, so kawai zan tare mashin ko mota in hau in je kasuwa in siyo abun da nake so. Amma lokacin da inna koma kawai wajen iyalina, a wajen iyayena so akwai rana, ba kowanne rana bane ake zuwa kasuwa. Wata rana za a ce ranan kauye, ranar kasuwan waccan kauye ranar talata. So kauyen mu, ranar kasuwar kauyen mu talata ce. So ranar talata nake zuwa kasuwa a kauyen mu. Amma in na shigo birni, birni ba, bashi da ranan kasuwa. Duk lokacin da kake so zaka je kasuwa ka siya abun da kake so ka siya. Kasuwan a kowanne lokaci a bude take a birni. Amma a kauye yana da ranaku musamman. So kamar a kauyen mu, talata da laraba shine ranar kasuwanni da kuma lahadi shine ranar da zaka je ka siya abubuwan ka a kasuwa sai ka dawo gida.

Eh wani lokaci zan ƙetare ƙafafuwa na saboda ina buka, in dai ina bukatan haka. Wani lokaci in na gaji zama a wuri ɗaya ko kuwa ina son in dan miƙe ƙafa nako in natsu a wuri ɗaya sai in ƙetare ƙafafuwa ta ina son natsuwa. So duk lokacin da ina so zan ƙetare ƙafafuwa ta amma kuma ba kullum nake yi ba. Wata rana zan ƙetare ƙafafuwa ta in ina so in yi wani abu a natse sai ina, ina son natsu kenan sai in ƙetare ƙafafuwa ta.

Gaskiya na fi son tufafin auduga, saboda auduga wajen da a yankina na Hausawa, so akwai zafi sosai. So auduga in akwai zafin rana da kuma akwai ɗumi. So in ka sa tufafin auduga so za ka fi jin daɗi eh akan tufafin silka. Saboda tufafin silka zai rike, zai rike gumin jiki, zai zama, zai jike kayan ga-baki-daya kaman kan an zuba maka ruwa. Amma auduga zai janye gumin, ba zai nuna a kan kayan ba. Kuma tufafin silka yana nuna zane-zane in har ruwa ya taɓa ko kuwa in har eh gumin jiki ya taɓa. Dole sai ka sake wankewa. Amma auduga baya nuna wannan. So a yankin Hausawa an fi son tufafin auduga ne.

Eh, duk lokacin da na je na yi aikin dare, so da rana bacci na ke yi. Duk lokacin da na yi aikin rana kuma day shift ke nan da turanci, na wuni so zan kwana bacci. So haka na ke. So ina zuwa asibiti in yi aikin dare wani lokaci, wata rana kuma zan yi aikin rana. So duk lokacin da na je na wuni, na yi aikin dare, na yi aikin rana so zan, zan, zan yi bacci kamar yadda aka saba. Amma in duk lokacin da na yi aikin dare ne so bana, in na dawo daga aiki na yi aikin dare bana bacci da rana.

Ina magana da abokan cinikina yadda ya kamata. Zan gaishe su, uhm, in saurari me suke bukata sai in ba su abin da suke so. In ba su amsa yadda ya dai-dai gwargwado yadda ya kamata. Bana amfani da kalamai mai tsattsaura a kan su saboda sun zo ne su yi cinikayya da ni kuma alheri ne gare ni. Su-- zan karɓe su, in gaishe su, wani lokaci wani sa'in ma in ba su ruwa su sha, su samu su zauna su huta sai kafin nan mu shiga kasuwa da su. Su, uh, ina magana a hankali da abokin cinikina. Da mutum zai siya abun da bai zai siya ba, to zan nuna musu hali ne na ƙwarai da sauransu.

Eh, a wajen aiki muddin na zo aiki gaskiya zan-- ina kokari in, in, in, in natsu an nuna mashi cewa ni fa ina aiki ne a karkashin shi. Shi ma zai bani haɗin kai ɗari bisa ɗari. Duk lokaci, duk abun da ban fahimce shi ba, zan je in same shi in ce, "Wannan fa ban gane ba shugaba. Wannan abun nan ban gane ya ake yin ta ba." So shi kuma sai ya bayyana mini ga yadda ake yi, ga yadda ake yi. So gaskiya tsakanina da shugaban aikin mu muna, muna ƙin zaman lumana. Kuma ina, ina bani, ina gaya mun abun da ban gane ba. Abun da na gane kuma zan-- zai gaya mun. Inna yi koƙari zai yabi aikina. Yana yabon aikina in na yi koƙari sosai sauransu.

Duk lokacin da na ji labari, na ji rahoton mai daɗi wanda ya kamata mutane su sani su gaggawa nake, na je kan faji na na Facebook ko Twitter na je na rubuta na yaɗa ta saboda wasu da ba su ji ba su ma su ga abun da yake faruwa. Da kamar misali, abubuwan ta'addancin da yake faruwa, ah, a yankin Arewa-- Arewacin Najeriya. So in na ji labari wuraren kauyuka sako-sako inda 'yan jaridu ba su iya zuwa, in na ji labari a wajen mutanen gari sai zan yi kokari in rubuta shi a shafi na na Facebook ko Twitter.

Eh ina zama a kan gwiwa. Eh, mafiya akasari in zan yi sallah in zauna a kan gwiwata. So ni a matsayina na musulmi, zama a kan gwiwa ba kome bane saboda a masallaci zama a kan gwiwa shima in mutum zai yi sallah dole ya zauna a kan gwiwarsa.

A mako, muna taro sau ɗaya kowane ƙarshen mako. Zamu taru da abokan aikinmu, mu tattauna wane ci gaba muka samu da kuma mene abubuwan da matsatsatun da muka afku da shi a makon gaba kiɗaya. Sosai mu yi magantu akan ya za a yi a shawo kan wannan abun. Sau ɗaya muke zama a kowane mako da abokan aikina.

Eh, ina zubar da shara ne a gidana, a cikin kwandon tara shara. Na tara shi kowane ƙarshen wata sai in fitar da shi wajen ma'ajiyar datti na baya a can bayan gari. So kowane mako, aa, zan tara in canja, in canja bokatin, in tara shi a wuri ɗaya a ƙarshen wata kuma akwaso, sai gaba ƙida akai shi bayan gari.

Eh, lokacin da ina asibiti in na shigo aiki asibiti so kafin in bar asibiti zan tabbatar na sa sinadari na kashe ƙwayoyin cuta a kan wayata saboda kar na ɗauko wannan ƙwayoyin cuta in dawo da shi gida. So in na fito aiki da wayata sai zan aje ta a wani waje. Ba zan dinga tattaɓawa ba. So kuma in na tashi daga aiki in wanke hannayena sai kuma in guggoge wayana da, da wani sinadari na kashe ƙwayoyin cuta, ah spirit kenan saboda kar na dawo da ƙwayan cuta zuwa gida.

Eh sosai ma kuwa ina son kallon faɗuwan rana saboda da kana gani rana yana faɗuwa yana da kyan gani sosai. Kuma yana, yana za ka ji wani iri a ranka za ka ji kaman ah rana ya ƙare za ka huta da sauran su.

Muna da dangin mu su na nan da yawa. Akwai baban mu, akwai yayan baban mu da yaran sa guda biyar, da antin baban mu da yaran sa guda shida, da kanin baban mu da yaran sa guda bakwai, sai kuma yayan maman mu, shi kuma yaran sa guda huɗu, sai kuma yayan, yayan yayan maman mu, shi ma baffan mu ke na, shi ma da yaran sa shida. Muna da kawu, kawun mu wato yayan maman mu shi ma yana da yaran sa guda biyar. Sai ƙanwar maman mu Goggo, ita ma tana da yaran sa guda shida. Sai kuma kanin, kanin maman mu Goggu mu na uku ke na, ita ma tana da yaranta guda huɗu. Sai kuma yayan mu da yaran shi guda biyar, sai kuma ƙanina da yaran shi guda biyu.

A ƙarshen makon nan ina shirin in kai wa baba na ziyara a ƙauye. In je in taya shi aikin gona. Eh, an fara kawo amfanin gona noman rani kenan a yanzu, so zan je in taya shi, eh, ya dawo da amfanin gonan shi ga azumi ya kusa. In je in siyo kayan masrufi, kaya, kayayyaki wanda za aiyi amfani da shi a azumi, azumi saura wata biyu. So inna yi so ƙauye zan samu kayayyaki da sauki. In saya kayan abinci kuma in same su da sauki a can ƙauye. Ƙarshen makon nan ina so in yi wayena abubuwan gaba ɗaya, da kuma ina ƙoƙari na, na, na kai ziyara kuma zuwa ga babarmu.

Ina, ina shirya ayyukana bisa ga wanda nake bukatan in aiwatar da shi a gaggauce. So zan duba wanne aiki ne ana so ina so in aikata shi a yanzu wanda ana bukatan a aikata shi a yanzu. Sai in ɗauko shi in ajiye shi farko farko a jerin farko. So wanda zai iya jira nan da kwana ɗaya, biyu ba wani matsala shi kuma in ajiye shi a jeri na karshe karshe. Haka nake shirya aikina. Wani sa'in kuma in, in sa mai ɗakina ta tayani wasu ayyuka wanda ita za ta yi.

Eh, gaskiya a kullum baran da bana aiki daga ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar har Lahadi duk ina, ina aiki bani da hutu ko na kwana ɗaya. Saboda ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne, ni ina aikin kaina, so ba ni da lokacin hutu in je kasuwa, in je in yi sana'ata, in je in yi duk bukata, duk lokacin da akwai bukatan yin aiki zan je bani da hutu. Ma ba sai an, sai an ce na tsaya ko wani abu ba. An ba dai wani uzri ne zai rike ni ba, kullum ina fita aiki.

Eh, a bisa yadda addinin Musulunci ya koyar da mu, kamar ni musulmi ne a, a ɓangaren ƙasar Hausa. So kafin mutum ya kwanta, ya kwanta bacci so dole ne ya yi addu'o'i, ya yi karatu. Ba dole bane dai amma kamata ya yi a ce kuma sunna yadda Manzon Allah ya koyar da sunnan shi, mutum ya kwanta ya yi karatu, ya yi addu'a kafin nan ya kwana, ya kwanta. So in ya tashi daga bacci ma zai yi addu'a kafin nan ya fara yin komai, kafin nan ya cigaba da harkokin shi na yau da kullum. So wani sa'in in ina da jarabawa a makaranta, so zan yi karatu sosai kamar awa ɗaya, biyu haka kafin nan in kwanta, sai in yi addu'o'i na yadda a littafinmu na Musulunci ya koyar Kur'ani da suran su.

Eh, kwarai kuwa a wajen aiki ana horar da mu a bisa ga lokuta. Wani lokaci za a, za a mana horo akan abun da muke yi lokaci bayan lokaci. Am munyi aiki kaman misalin wata uku sai a ƙara mana horo saboda in an ɗauki sabobin ma'aikata ma su ma za a ƙara masu horo kafin nan su ci gaba da aiki. Muɗin ma bayan wasu watanni, wata shida da sauran su sai a ƙara tunatar da mu a ƙara mana wani horo saboda kar mu manta yadda ake yin abubuwa ɗin kamar wato refresher training yana.

Ina inganta aikina, ah, duk lok-- duk abun da ban gane kansa ba, zan je in sami maigidana, ah, wanda ya fi ni, wanda yake shugabancina. In je in sami shugaba na ko maigidana ya nuna mun yadda ake yi, so sai in canja. Abun da ban gane ba, in tambaye maigidana ko kuwa wanda ya riga ni aiki, wanda ya riga wato senior colleague dina, shi zai zo ya taimake ni da wasu abubuwan da ban gane ba. Wani lokaci kuma akwai takardu wanda ya kamata an karanta. In akwai takardun da ya kamata in karanta game da aikin, sai in je in bibbi takardun, in, in ga yadda ake yin wasu abubuwan da ban gane ba. Shi haka nake inganta ayyukana a yau da kullum a wajen aiki.

Eh ina kwana a ciki, ina kwanciya a ringinge, ina kwanciya a ribda ciki kuma ina, ina kwanciya a gefe. Amma kwana a ciki din bayi da amfani, yana ji wa kirjin mutum. Kuma a, a, a, a cikin ƙa'idan Hausa, a, bashi da amfanin mutumin ya dinga kwana a ciki. Al'a-- a cikin al'adun Hausa, mutum bai kamata ya kwana a ciki ba, sai dai ka kwana a, a gefe, kana kallon gefen ha-- daman ka, haka ake kwana a al'adan Hausa kenan. Amma wani lokaci zai, na zai, nakan iya kwana a ciki ko irin ban, banji daɗi ba ko ciki na na murɗi da sauransu sai na kwanta a, a gefe.

Eh ina kare kaina daga sauro gaskiya hakikanin gaskiya sauro sun yawa a wajen da muke gaskiya. Damuna da rani ba lokacin da babu sauro. A wasu ɓangare in damuna ya wuce to babu sauro amma nan cikin inda nake cikin Maiduguri a arewacin Najeriya dai gabaki ɗaya sauro ya yawa. Da damuna ma za ka ga sauro, da rani ma za ka ga sauro saboda akwai kuzuzufi da irin ruwan dottin da ake zubarwa a cikin unguwa. So ba lokacin sauro kullum akwai sauro. Toh mu yadda muke kwana muna, muna kare kanmu daga sauro shine zamu kwanta a, a shenge, mu kwanta a ƙarƙashin shenge. Wani lokaci zamu kunna hayaki a cikin ɗaki sai mu kukulle winduna duka. So in mun kulle winduna mun kunna hayakin duk sauro za su mutu wasu kuma za su gudu su fita ba suwa son hayaki. Sai daga nan sai mu buɗe ɗaki. Wani lokaci kuma za mu sa wani magani ake kira fiya-fiya. Wani lokaci za mu kunna mosquito coil wani, wani shima hayaki ne wanda Ana kunna shi sauro ba su son shi suna guduwa ba su son hayaki warin hayakin. So shi ne nake amfani da shi. Kokuwa in fesa ah Mortem akwai wani maganin kwari nake fesawa cikin ɗaki gabaɗaya kafin na kwanta sai in kulle ɗakin. Na kulle sai kafin na dawo duk sauro sun mutu ko kuwa wasu sun gudu sai in rufe ɗakin na in shiga in kwanta. Hake, haka nake kare kaina da sauro. Wani lokaci kuma za mu kawar da shayi na kusa da gidaje saboda kar su dinga yawa a kusa da gida da kuma irin ruwa da ke taruwa kusa da gida. Za mu kokari mu nuna mashi hanyar gudu. Haka nake kare kaina daga sauro.

A gaskiya abincin gargajiya da na fi so, na fi son miyan zogale ko na fi son miyan zogale mara gyada. Ba, ba za a dafa shi da gyada ba. A sa zogale kawai da ruwa da, da toka a sa a ciki zai yi dadi. Da kuma na biyu kuma ina son miyan kuɓewa. Kuɓewa busasshe ko ɗanye a daddaka shi da kifi a ciki. A sa mata daddawa ko kuwa a mun miyan, miyan, miyan tafasa. A sa mata kayan haɗe barkono da yaji da sauransu ko kuwa a mun miyan, miyan lalo, lalon firgi da daddawa a ciki wani lokaci da kifi tarwaɗa, ya jimagi da gishiri da barkono zai yi dadi sosai.

In abinci ya rage, in akwai almajirai a unguwa sai in sun zo sai in ba su. Ina bai wa almajirai abincin da ya rage. In har almajirai ba su zo ba, zan fita waje in lallaika. In akwai yaro a lungu wanda yake buƙatar abincin sai in ba shi. In kuma ban samu hakan ba sai in wanke, in har tuwon tuke ne sai in wanke shi. Na wanke shi sai in ajiye shi a cikin ruwa, sai in rufe a cikin roba ko tulu. Haka in na rufe shi. Shima ina daɗi. Wani lokaci kuma zan busher da shi. In ya bushe sai na ba raguna na da tinkiya sai su ci. In ban samu almajirai ba zan busar da su a saman rumfa su sha rana. In sun sha rana in ba dabbobi su ci.

A kullum ina tarkake gida kaman so biyu, ko so uku. Toh, in mutane sun zo da yawa a gida irin abubuwa, mutane sun dinga shiga gida an yi biki ko wani abu, zan tarkake gida kaman so uku. Toh, in har kuma ba mutane kawai 'yan gidan ne ba wani abubuwan da aka yi ba yi datti ba, in gidan bai yi datti ba zan tarkake shi so ɗaya kawai. Amma mafiya akasari ina tarkake shi so biyu. Toh, in mutane sun zo da yawa a gida irin abubuwa, mutane sun dinga shiga gida an yi biki ko wani abu, zan tarkake gida kaman so uku. Sai kuma yamma kafin na kwanta in ƙara share wa wuraren kwanciya na, na wowanke kome da kome. Haka nake tarkake gida na.

A'a, ina tofa miyau a cikin roba in dare ya yi. Amma wani, wani sa'in kuma zan fita waje in tofe shi a waje. Haka nake tofa miyau kuma bana tofe wa a cikin jama'a inda mutane suke zama. In je lungu in tofa da shi saboda wasu suna ƙyaman abun. Ba su ji da ba za su ji dadin ka tofa musu yawu kuma suna gani ba ai. Ba kamar ma in mutum yana cin abinci sai ka tofa yawu ba daɗi. So in zan tofa yawu sai in tashi gefe, in je gefe in tofar da shi.

Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai, ah, kamar da rani ba ruwan sama kuma bamu da borehole. Borehole, ah, bamu da wutan da zai, wutan lantarki wanda zamuna amfani da shi don ya ɗaga ruwan borehole ko generator. Mai yayi tsada so muna, mun tattauna rijiyar mu a unguwa so tsayin mutum biyu ko uku ko hudu zamu samu ruwa. So duk sanda muna buƙatar ruwa zamu je rijiya da gugan mu ɗiba ruwa. Ba sai mun jira borehole ko, ko a kawo wutan lantarki ba. Muna da wani option na rijiyar mu.

Ina amfani da matashin kamar guda biyar ko, ko huɗu haka. Abubuwan da nake amfani da su kenan. Amma ban gane matashin da kake nufi ba. Shi, mata, nawa matan da nake amfani da shi ko me kake nufi? Ban gane me kake nufi ba. In har mata ne kake nufi, to ina da mata huɗu. Wani, wani lokaci bayan huɗun ma zan fito nema wani a waje, wato biyar kenan. In kana nufin wani abu daban ne kuma to, sai ka bayyana mun.

Kai ban iya wannan abun ba. Busa tsaki gaskiya ban iya busa tsaki ba gaskiya. Ba, bana son karya. Ban iya karya ba.

A ina ajiye takardun aikina a cikin jakata a cikin ɗaki in kulle shi da mukulli. So so saboda kar yara su taɓa su ɓata ko ruwa ya ɓata shi. Ina ajiye takardun aikina a inda ya kamata a cikin gilashi a cikin ɗaki. So duk sanda ake buƙata zanje ciro shi ba wani matsala. Makullin in ba mata na wani lokaci, wani lokacin boye shi inda ba za su gani ba.

Eh, da dai ina amfani da kunnen waya amma yanzu Bluetooth nake yi. Ba duk ɗaya ba? Da Bluetooth da earpiece ba duk ɗaya ba ne? A to. Eh ina yi amfani da kunnen waya sosai saboda bana son surutu da hayaniya ya karkatar da abunda nake so na ji.

Eh ina biyan kuɗi ta waya, ina da apps na biyan kuɗi na bankuna daban daban a wayana. Ina da na Opay, ina da PamPay, ina da UBA Money Print, ina da Smart Cash duka ina da apps ɗin a cikin wayata. So duk wanda na ga dama in yi amfani da shi sai in yi amfani da shi. Kuma duk wanda na ga network nashi yana da kyau shine zan dauko in yi amfani da shi. Ina amfani da shi sosai.

A'a ina kwanciya kaman ƙarfe goma zuwa sha ɗayan dare. Wannan lokaci lokacin kwanciya na ne. Amma tara takwas da sauransu dinnan ina, ina waje tare da abokanai na. Wani lokaci ina kan waya ina danne danne yin chatting da abokan arziki. Ina yin hada hadar abubuwa da na wuni yi rana so mudun ƙarfe goma yayi zuwa sha ɗaya so zan kashe waya ta in kwanta inyi barci.

Muhimmanci a cikin abokantaka shine yarda da juna, ka yarda da ni, na yarda da kai. Ka san sirrina, na san sirrinka. Duk wani abin da ya faru tsakanin mu, da ni da kai, ba wanda zai ji. Ko nama laifi, ba wanda zai ji. Zaka kira ni ka gaya min wane nama laifi, in gyara. In haka in kamun, zan kira ka, wane kamun laifi, in gyara. Eh, shine muhimmanci a tsakanin abokantaka. Duk abin da ya faru tsakanin mu ni da abokina, za muyi haƙuri da juna. Eh shine. Sosai.

Eh, ina kunna sanarwar wasu apps ɗin amma ba kowanne apps nake kunnawa ba saboda wasu apps ɗin suna takurawa mutum da sakonnin sanarwa sanarwa akai-akai. Wasu kuma sai abubuwa masu muhimmanci kamar na banki. Apps na banki in ka ga sanarwa ya shigo ta apps na banki, to kuɗi ne ya shigo ko ya fito, to su ne nake kunnawa. Da kuma na, na sakwannin WhatsApp shima ina kunna sanarwar su. Amma sauran apps da ba, ba yi da muhimmanci bana kunna sanarwar su saboda za su na takura ka da, da sakwanni.

Sosai ma kuwa ina bin ka'idojin aiki saboda in ban bi ka'idojin aikin nan ba za a iya korata. So ina bin ka'idojin aiki sosai, duk abun da maigidan mu ya faɗa ko shugaban aikin ya faɗa to muna bin ta sauda ƙafa. Ba mu so mu karya doka. Saboda in ka karya dokan aiki kuma an sanar da kai wannan ganganci ne. Bayan ka sani kuma ka karya baka bi ka'ida ba to ka yi ganganci kuma zai sa a kore mutum. So muna bin ka'idojin aiki sosai tukuru da ƙafa sauda ƙafa.

Eh ban gane wanne tsaron bature kake nufi ba. In kana nufin tsaron bature akan, akan sauro wato kamar amfani da, da, da wasu magunguna ko chemicals, so wannan eh ina amfani da su. So an ba wannan ba to ban gane me kake nufi da tsaron baturen nan ba.

Eh sosai kuwa ina shan ruwan ƴaƴan itace kaman su kankana, da su lemu, da su, da su, ah, guava, guava, da su tumaturi, da su wannan, um, apple da inabi ina shan ruwan su sosai. Kaman ruwan, ah, ruwan Five Alive akwai lemu a ciki so ina sha. Kaman Gino shima akwai mangoro a ciki, ruwan mangoro a ciki shima ina sha. So ina shan ruwan itacen bature sosai.

Aa ina iya tafiyar nisan kaman kilomita goma sha biyar zuwa ashirin ah da kafa. Wani sa'n zan iya tafiyar nisan kilomita talatin zuwa arba'in. Amma, amma tafiyar kilomita goma sha biyar zuwa ashirin dinnan wannan ya zama kaman a kulli yome nake yi. Amma in ya tashi, in yana buƙatar yin tafiya ne na dogon zango, zan iya yin tafiyar kaman kilomita arba'in da kafa ko hamsin zuwa saba'in haka a wuni. So amma kilomita ashirin zuwa sha biyar, zuwa ashirin da biyar wannan a kulli yome ina iya yin wannan tafiya da kafa ba tare da na hau wani abun hawa ba.

Ina magance damuwa a aiki, zan sanar da shugabanmu ko, ah, me, ah, shugabanmu a wajen aiki zan sanar da shi akan abun da yake faruwa. So zai mun bayanin yadda zan yi da kuma yadda, ah, zan, zan, zan aiwatar da abun. So haka nake yi, ah, in magance damuwa. Wani lokaci kuma zan je in duba takaddar dokoki wanda aka rubuta in abu ya faru, in damuwa kaza ya faru ga yadda zaka bi. Wato protocol kenan. Zan je in duba takaddar dokoki, in duba yadda za'a warware damuwan nan.

Eh gaskiya ina son kallon fim na fadace-fadace kamar fadan America ko ina son kallon fim na soyayya na Hausa da India, India soyayya da kuma fim na, na yaƙi. Kuma ina son kallon ball, ina son kallon ball irin Champions, Champions League da La Liga da Europa da, da English Premier League duka ina son kallon waenan. Kuma ina son kallon fim na, na tarihi ko wani labari. Kuma ina son kallon fim na, na, na, na Nollywood wanda ake da kuma Bollywood da Hollywood na Hausa.

Ina amfani da, ah, BBC Hausa. Ina amfani da Deutsche Welle DW Hausa. Wani lokaci zan je, zan je social media in tantance ina bin manya-manyan 'yan jaridu. Ina ganin me suke faɗa, ina-- me suke posting. Kuma ina amfani da HumAngle, wani gidan jarida ne shi ma a arewacin Najeriya. Ina amfani da, ah, ra'ayoyin Masana Harkan Tsaro da kuma ina, ina bin Channel Television da, da TRT News wayannan duk ina wa-- kafofin watsa labarai ne nake amfani da su. Akwai kuma NTA News na Najeriya shi ma ina, ina amfani da labarin da suke bayarwa sosai.

Eh, takan kama ni sosai. Ba kowane yanar gizo ba ne nake bayyana inda nake ko manhaja ba ne nake bashi damar yasan inda nake. Amma manhajan da ya kama dole ne kuma na ga ba matsala, bayi damuwa ko na bayyana inda nake, so zan iya bayyana inda nake. Amma kuma in manhajar da akwai matsala ko kuwa ban gane kansa sosai ba, bana bayyana musu inda nake kuma bana ma amfani da su sosai. Mafi akasari dai, ah manhajar na, na, na banki so ina bayyana musu inda nake shiga, inda nake, wurin da nake kuma wurin da nake shiga saboda suna sanin inda nake shiga a kullum. So duk sanda an shiga cikin wannan manhajar a wani wajen da bai kama ba, ban saba shiga ba, so za su turo min sakon cewa an shigo manhajar banki na ta inda ban saba shiga ba. So manhajar banki na kaɗai shine nake bari ina bayyana musu inda nake, in shiga ta in, a nuna musu. Amma sauran yanar gizon bana bayyana musu inda nake saboda akwai, akwai hatsari.

Eh, ina amfani da sabulun Dettol da Tetmosol saboda su ne mafi akasarin sabulun da nake amfani da su. A wajen wanki kuma ina amfani da sabulun kamar wanda ake mafiya akasari ana kiranshi "Kato ba riga". Ina amfani da shi don wanke kaya, kayan jiki. Don wanka kuma ina amfani da Tetmosol da, da Dettol da kuma wani lokaci Premia da Gift da kuma Dudu-O-Son. Waɗannan sabulun su nake yawan amfani da su saboda suna da kumfa sosai. Kuma kamar shi Tetmosol da, da Dettol ɗin suna kashe kwayoyin cututtuka a jiki. So kuma in kana wanka da su za kaji sanyi a jikinka. So shi ya sa na fi amfani da Tetmosol da Dettol. Amma shi Dudu-O-Son shi kuma yana kashe kuraje kuma yana da kumfa sosai. Shi ma ina amfani da shi amma ba kamar Tetmosol da Dudu-O-Son da, da wannan ah, da Dettol ba. Dettol dai su ne na farko da kuma Premia. Premia kuma shi yana da ƙanshi sosai. Shi ya sa nake yawan amfani da shi.

Eh ina iya bada barkwanci ga wanda na san shi da kuma wanda na bayar bazai kawo wani matsala ba ina bada barkwanci. Amma kuma wanda ban san shi ba gaskiya bana iya yin hakan saboda tsaro da mummunan sharri.

A'a ina son ziyartar birane manyan birane na Nijeriya kaman Lagos da Abuja da kuma, da kuma London. So ina kuma ina son ziyartar gidan zoo, in je in kalli dabbobi, in shaƙata. Wani sa'in kuma ina son ziyartan eh wajen cin abinci kaman restaurant, ina haduwa da abokanai da sauran su. 'Yan mata.

Eh ina sasanta rikici aiki, ah duk sanda in har abokanai aikina sun samu matsala a wajen aiki, so zan sasanta tsakaninsu. In ji daga gare- garesu, in ji daga gare wancan-wancan, man ji gare-daga gare shi, sai in bayyana masu ga inda aka samu matsala. Wanda aka same shi da laifi, na zan gaya mashi ga laifin da yayi ga abun da bai kamata yayi ba. Kuma sai in jaddada musu cewa yin hakan ba shi da amfani a wurin aiki kuma ba zai sa a ji dadin aiki ba.

Eh lokaci in har an ɓata mun rai ko akwai abun da aka mun ba dai-dai ba banji daɗin shi ba, zan ciji farcena, zan ce ayya, ayya me ya faru na yi haka? Ayya me ya faru abu kaza ya faru haka. So zan ciji farcena. So hakan ne yake. Allah.

Teburinmu a wurin aiki na, na roba ne, flastic ne. A wajen aiki a, a inda muke kenan, muna da teburin roba. So a cikin ofishin manyanmu shugabaninmu kuma na katako ne, teburin katako ne wanda aka yi shi kuma gashin nan yana da kyau sosai, yana da laushi baya kuma ga iska mai sanyi yana dukan shi AC. Amma namu a wajen mu ma'aikata din na roba ne a cikin inda muke aiki. Saboda muna da yawa, na katako na da tsada ba za mu iya, ba za iya, eh, eh, ma'aikatar mu ba, ba ta so ta kashe kuɗi da yawa, ba za ta saya na katako da yawa ba sai ta saya na robobin wanda za mu na amfani da shi.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu amma kuma ba mu yi wayta, ba mu yi wayta amfani da fankan ba sai in ta kama. Saboda muna da, muna da AC so in har mun kunna AC ba sai mun kunna fankan ba. Sai dai lokacin da gas ɗin AC ya ƙare sai mu kunna fankan.

Eh ina tafiya zuwa wurare wani lokaci zan hau mashin ko mota, wani lokaci kuma zan yi tafiya da kafata. Amma in wurin bai da nisa sosai zan yi amfani da kafata ba sai na hau abin hawa ba saboda yana amfani sosai ma a jiki kuma yana, um, yana rage yawan sugar a jiki, ya ɗan ƙona kuma motsa jiki ne. So nakan iya takawa da kafa in wurin bai da nisa sosai. In wurin yana da nisa sosai kuma zan hau abin hawa. To, da kuma in har yana da nisa sosai in ba a bukata na, in ba na bukatar in je wurin da, da wuri-wuri, ba na bukatan zuwa wurin da gaggawa, so zan yi amfani da kafata zan taka a hankali ina tattakewa har in iso wajen. Amma kuma in ina son in iso wurin da wuri-wuri a gaggauce sai in nemi abin hawa in hau sai ya, saboda don ya kai ni wurin da nake so in.

An dai babu wutan lantarki, ina amfani da wayana, sai in kunna hasken wayana a ɗaki. In za mu ci abinci da mutanen gida, akwai lanta, wanda ana cajin nashi da generator, Mun caja shi sai mu kunna shi. So generaton mu ba yi da kyau. Ba, ya riga ya baci, so ba wutan lantarki, muna da solar sai mu caja batirin, Mu caja lantarn mu na solar, sai mu haska shi don mu samu haske a cikin gida.

Eh wani lokaci ina fita kasuwanci, in je kasuwa in baja haja ta, ana zuwa ana saya ɗaya biyu ɗaya biyu, zuwa can da yamma sai in tafi. Haka nake yi kullum, ina zuwa kasuwa in yi talla in baza haja ta, ina samun masu saya in sai da su.

Ana shir-- ana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta kullum, kullum mafiya yawa a yi. Inda nake ma da kwamfuta nake yi a kulli yomi da sai na ɗan yin aiki da kwamfuta saboda ina shiga cikin apli, manhajar kwamfuta kamar su Microsoft, Facebook da sauran su don aiwatar da ayyuka na.

Eh ina shan ruwa mai sanyi saboda wajen, wajen in gari yayi zafi sosai da ruwan sanyi. In akwai zafi a garin so ruwan sanyi nake sha. In garin kuma sanyi ya yawa ina ɗuma ruwa na yayi zafi kafin nan na sha. So ina sha ruwan sanyi ne lokacin zafi kuma ruwan zafi na yawanci ina sha lokacin sanyi.

Ina taimakawa mutane wajen, wajen fahimtar da su abun da ba su gane ba, kamar mafi akasari irin ko a wajen aiki in akwai abun da wasu ba su gane ba in fahimtar da su. To a cikin gari kuma ina zuwa taimakawa mutanen da ba su da gali hu, inda ba su so taimako irin taburma, taburma da abinci da kayan kwanciya da kayan gida da kayan masarufin ɗaruwa. Ina taimakawa su da kuma marayu, wanda ba su da, ba su da kowa. Suma ina taimaka su ta hanyar ba su kuɗi ko kayan abinci ko tufafi.